Eh ina jin hayani ya daban daban saboda ni mutum ne wanda ban cika son haya niya ba, amma in dai mutane sun zo su ke ƙawo min hayani ya bana jin daɗi sosai.